Kana iya busa tsaki, eh nakan yi tsaki musamman idan akace abu ya bani haushi toh nakan busa tsaki. In na yi tsaki gaskiya yana ɗauka hankali sosai tau shiyasa ma wani sa'in bana son yi saboda an ce bashi da kyau saboda duk wanda kayima saki ba zai ji daɗi ba.

Yaya kuke sayan kayan gida? To yanda muke sayan kayan gida, ta hanyar zuwa kasuwa, sai ka duba abunda kake so, sai ka yi ciniki, sannan kuma sai ka saya. To idan zaka je, za ka yi ƙoƙari kar ka je kasuwa ne, saboda a kasuwa ne zaka samu duka abunda kake so.